Ko da wani lokaci ina amfani da internet, kullum ne aƙalla ban kai ban ma iya ƙirgawa sabida yawan amfani da ita. Sabida waya hannu ta taimaka sosai wajen shiga intanet. Ko da wane lokaci muna shiga intanet muyi aiki, so wannan kenan atakaice.

Gurin aikin mu lafiya lau, kamar yadda muka saba yi wurin aiki lafiya lau. Aaa, komi ana shirya shi yad da ya kamata, abin da ba a gyara ba ana gyarawa, abin da kuma ya kasance ana so a yi shi ana yin shi akan lokaci. Saboda gurin aikin mu lafiya lau yake.

So gaskiya ya saya abin da nake ji ma tsoro. So ainihi na ɗan adam ba ka ce kana jin tsoro ba. So kuma kana iya cewa kana jin tsoron wasu abubuwa. So amma mun yi jin da muna tsaro mahalicci wanda ya halicce mu akan muna yi mai abin da ba daidai ba. Mu amma son algafurne me yafiyane. So wannan kenan.

A'a, gaskiya. Bana yi wannanin, wannan kurkurkuɗin wannan a wajen lokacin bacci. Yankali kwancaki, bana yin ninshari. Ninshari har sasi. Bana yin ninshari. Ninshari ake cewa? Bana yi shi gaskiya. Noman nake bacci.

Eh, in ta kama ina iya jefa dutse nesa, in ta kama ayi jifai Eh, ana ɗan jarabawa, ɗan jewa. Balantana mun ɗan yin ƙitiniya lokacin da muna yara to gaga za a iya jifa dutse tsaye, amma ɗanisa ko da rabin kilomita ɗaya.

Lallai ina da karatu. Nakan jawo littattafai in yi karatu ga haihuwa kwanta, nakan ɗan jaraba. So wannan kenan karatu na da muhimmanci, ciki kasance ina yin karatu, ah duk lokacin da ya tashi.

Ina share ɗaki sau ɗaya, sau biyu a rana zuwa uku. Na danganta da yanayin. Kamar yayi datti za ka ɗauka ka share. Yana da kyau. Saboda tsafta ma tana da muhimmanci. Nawa ina sharewa? Ina share ɗaki sau uku, sau biyu a rana.

Eh, ya danganta. Muna aiki da ƙungiyoyi, ƙungiya, muna aiki da ƙungiya, yadda aka tsara ta da kuma dokokinta, da kuma yadda ake tafiyar da harkokin cikin ƙungiya. Muna, muna aiki da ƙungiya cikin hanykali ƙwance, lafiya lau, kowa da kowa, a zamantakewa ta ƙungiya.

Kai ina yin ciniki sosai a kasuwa saboda yana yinma yadda kake jawo kwastoma, kake jawo kwastoma a jikinka, ka yi wasa da dariya da kuma hikimomi da hikimomin da kake yi na harkar kasuwa. Ba laihi ana ta ba ciniki, so wannan kenan a takaice.